Lalle ina buga rubutu da sauri sosai. Ko in ce ina yin typing ko ina yin rubutu da sauri sosai. Walau rubutu, tun daga rubutu wanda zan sa biro da littafi a takadda in yi rubutu, har zuwa wanda zan yi typing to gaskiya ina yin shi da sauri. Kuma sannan ina tsara shi yayi kyau. Don ko a yau, akawai wanda ya kawo mun application letter ɗin shi, ga shi ya rubuta amma ya ce ni yake so in sake kofan mashi. A lokacin kuma yana sauri, ma zeje yayi submit ɗin ta. Haka na zauna na sake kwafan mishi na bashi yaje ya kai. So don haka in buga rubutu da sauri sannan kuma ina yinshi fa hanzari walau na wanda zanyi a waya ko a kwamfuta ko kuma wanda zan rubuta a takarda. So ina yinshi da sauri saboda ni bani da na lukwikwitan rubutu. Sannan kuma nakan tsara shi a cikin kyakkyawan tsari mai bada ma'ana saboda ni ba abin da na tsana rayuwa ta kama in ga mutum bai maida hankali wajen karatu ko rubutu. So dan haka ni rubutu ina bashi mahimmanci sosai da sosai. Sannan ko da nike yin sauri a rubutu, bai irin mugun sauri nike ba kuma ina yin rubutu domin in tsarashi yafito a ido yayi kyau ma wanda yagani yasan kasan abunda kakeyi to ina yin rubutu ta wannan sigan. Kuma shi rubutu baiwa ce daga gun Mahalicci Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Wani ma zaia ya iya finka da zirfin karatu ko da ganewa ko da zafin bokon amma rubutun da zaka yi a gani a yaba shi ba zai iya yin shi ba. So dan haka, Alhamdulillah ni rubutuna yana da sauri kuma sannan yana da kyau. Duka ya haɗa ya fita. Don wasu ma irin har tunani sukeyi. Wai ya akayi ka iya kaza, ka iya kaza. Amma kuma ruburun ka lafiya lau. Su sun-- suna mamaki dai to, ganin iya rubutun nan. To ni kuma na riga na san baiwa ce daga Mahaliccin Subhanahu wa Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala. Kuma rubutuna ya samo asali daga tun muna makarantar allo, nakan yi rubutu na makarantar allo sannan kuma nakan yi rubutu na boko. To tun anan hannuna ya goge. In haka ne yanzu idan ina typing a waya, mutum ma zai ga kaman ko wani game nake bugawa ko wasa nake. Alhali ko ba haka bane typing ne nake. Saboda haka ni gaskiya indai abu ya shafi wato rubutu ne, to baya bata mini rai gaskiya. Inda ka ɗauka dai in yi cover ɗin shi, rubutu bai cika bata mun rai ba gaskiya. Saboda ni dai abin da za a zo a tsaye ana yin shi a hankali, a hankali ko laƙwai laƙwai. To ni a in zo, inde rubutu ne a cikin yan mituna na na riga nayi shi na gama saboda ni rubutu baya cikin abubuwan da Allah Subhanahu wa Ta'ala ya sa yana wahalar da ni. Rubutu baya wahalar da ni. Rubutu ma ni burge ni yake kuma sannan ina jin daɗin shi. Baya gundara ta ko takadda na gani an ajiye da biro kasa ko da wani kwali to nakan ɗauka in kakkaranta indai dan yi rubutu sama haka. So dan haka ni ina da saurin rubutu ina kuma buga shi lafiya lau sannan ina da saurin rubutu.

Abubuwan sha da na fi so suna da yawa sosai, musamman abin da shafi kayan drinks. Misali kamar yanzu ni mutum ne mai son irin haka lemu na kwalba kenan ko in ce na roba. Sannan ina son yoghurt, musamman ma wannan yoghurt ɗin da ake kawo wa daga Kano. Ana kawo wa, a anan kasina ana sayar da shi a manya manyan wuraren sayar da drinks. Misali mai suna Rufaidah Yoghurt. Sannan a cikin lemu irin haka na roba ina son irin lemu kamar sprite da coca-cola. Dalilin da ya sa nake son yin lemu sprite shine farin lemu ne sannan kuma yana da daɗi sannan kuma yana da tasting. Sannan kuma ba lemu bane mai tsami ko mai kashe hakora. A'a, lemu ne mai zaƙi, zaƙin kuma ba irin wanda zai sa wa mutum cuta ba. A'a, zaƙi ne mai daɗi sannan kuma yana da tasting a baki. Kuma lemun sprite idan ya yi sanyi yana da daɗin sha sannan kuma idan ko da ba yi da sanyi sosai za ka ji yana da daɗi. Sannan kuma gas ɗin shi madaidaci ne sannan kuma ina ƙaunar lemu seven up. Seven up kuma abin da ya sa nake son seven up saboda lemu ne wanda ya kai da tasting kuma sannan yana da gas sosai. To ranar da nake ra'ayin ko in ce nake marmaron lemu mai gas to nakan sha seven up. Sannan nakan so lemu gama gari wato lemun da muke ce wa gama gari wanda ko ina ka je yawanci ko a shago, in ruwa ya ƙare kafin ya ƙare an ƙara kawo shi. Shi ne wato ainafin Coca-Cola. Eh ina son lemun Coca-Cola, most especially ma babbar roba saboda idan ya yi sanyi nakan ji daɗin shan shi sannan kuma idan ina cin abinci ina da Coca-Cola so nakan ci abinci sosai. Kuma sannan nakan ƙoshi in ji bani marmaron komai. Kuma idan na sha lemun Coca-Cola so cikin ikon Allah musamman idan babbar kwalba ce, abu ne mai wahala in shanye shi duka. To zan sha yanzu idan ina cin abinci kenan. Bayan na gama zan rage zan mai da a fridge zuwa anjima in ƙara ɗauka in sha. Idan kuma ya kasance ba fridge inda akwai sanyi to zan yi zilon ɗin shi a cikin wani faket haka ko cikin wani kwali ko cikin wata riga ko cikin wani a haka buhu haka so sada na tashi zan sha. Kawai sha zan yi. Ko da ma ya yi sanyi ko in ce ko da ya huce sannin ya sauka to zan ji zan iya sha saboda yana da gas sosai. Shi ma yana da gas kuma yana da daɗi. Kafin ka samu mutumin da ba ya shan lemu wato Coca-Cola abu ne mai wahala. Lemun Coca-Cola mutane suna son shi da dama. Sannan a cikin drinks kuma still muna nan still dai har yanzu a drinks ina son lemon Schweppes wato lemon Schweppes. Shi ma ina jin daɗin shi. Ina son lemon Schweppes.

Ina sanya hula amman ba ko da yaushe ba. Ahh, ina sanya hula, kuma hular da nafi sawa ina son hula mara nauyi sannan kuma wadda ta kasance mai kyau mai zane mai kyau to kuma hular zata kasance mai zane mai kyau kuma babbar hula mai kyau. To dole zata kasance ma nauyi wato irin su ƙube ɗin nan. To kuma huluna kala kala ne. Akwai hula kube, akwai mu haɗu banki, akwai dara, akwai tashi da ƙwaƙwa hular da muke ce ma tashi da ƙwaƙwa itace hula wadda, ahh wani ɗan unguwarku ko ɗan uwanku ko wani dai mutume dai haka yaje Makkah wato can saudi arebia kenan ya bauta, yayi aikin hajji ya bauta ma Allah subhanahu wata'ala ya ziyarci annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya yo ibada kenan. So idan zai dawo yakan yo tsarabar kayayyaki ya sawo bino, a, cuk, a, dabino, bagaruwa, zamzam. Duk wannan kaya na Makka ya sawo su, ya sawo jallabiya, ya sawo dalduma, ya sawo tasba'a sai ya sawo hada wannan hula wadda ita ba hula ba ce irin mai kari wadda ake karyawa. A'a, hula ce mai kamar ta yadi haka wadda ana lalleƙasa ta ana wanke ta kuma ana gogeta da dutse haka. So irin wannan hula idan mutum ya same ta, a, idan mutum ya je ka je ka gaida wanda ya dawo daga aikin Makka wanda ya dawo daga aikin Hajji kenan. Idan ka je ka gaida shi ka yi mai sannu da zuwa, ya aiki, ya kaza, ya kaza zai ji daɗi ya ce Alhamdulillah kai masa addu'a Allah ya sa an yi a sa'a. So jin daɗin ka je ka ma shi addu'a ka yi mai sannu da dawowa an je lafiya an dawo lafiya. So in ya ɗauko kyauta ya ba ka idan cikin kyautar da ya ba ka haɗa wannan hulai kazo kana sata so in muka ganka zamu ringa cema wannan hula tashi da ƙwaƙwa wato ka je ƙwaƙwa an ba ka ita. Koda kuwa a zahiri ba, ba ma'ana ƙwaƙwan nan ta kai ka ba. So dan haka irin wannan hula ita ake kira da tashi da ƙwaƙwa. Sannan akwai hula wadda ake ce ma, a, zanna bukkar. Wato zanna bukkar ita ce hular da maɗinka suke ɗinkawa. Ai mata, a, dizayin da kuma kwalliya irin ta, a, wannan hula da ake ce ma zanna bukkar. Wato wanda wa'inda suke yin kala irin wannan hular sun kasance maɗinka ne. Wato maɗinka ne wa'inda su kuma aikins u da sana'arsu shine ɗinka irin wannan hula ta zanna bukkar. Sannan akwai ƙube.

To a gaskiya wasan da nike yi a waje bai wuce wasan ba. Wasan irin na wasa da dariya ba ta, wato baki. Saboda ni ba mutum bane mai yin ƙwallo, ko table tennis, ko suluka ko wani abu makamancin haka. Na fi yin wasa irin na wasa a na baki kenan. Mutum ya zane da baki ya ma magana, ni ma in mai magana. Sannan kuma wasan ma da na san ina yi a waje shine misali wanda za ya kasance wasane irin haka na game a wayata. So nakan yi irin wannan wanda zan fiddo racing game in buga ko kuma jumble words na trick kenan. Ina haɗawa da wada wada, ina dorawa ina cike gurabe. To shima irin wannan wasan ina yin shi. Sannan kuma ina yin kamar misali in na fito na ga yara suna yin wasan robali. Da yake muma da muna yara mun yi, yanzu kuma da muka girma ba yin shi muke ba. Amma ko yanzun, yara suna yin irin wannan wasan. So irin wannan wasan shine yara za su zo da robali da yawa. Irin roban nan ta hannu wanda ake ɗaura kaya da ita haka. 'Yar robali da 'yar roba haka. To sun so da ita. Kowa zai zo da nashi. Wani zai zo da robali takai ashirin, wani takai hamsin. Wani zai zo da robali ishirin wani ɗari ma. To za su zo da ita za a zo sai a sanya ƴa bulle sai a ce nawa nawa za ai. So wannan zai fiddo a misali wannan zai kawo a guda talatin kenan. Wani kuma yana iya fin lafiya lau tin saga gida kairiyya. Wani kuma ze fito da guda wanda za'ace za'ai ƴa ashirin ashirin ko gkma goma ya danganta da yadda suka yanke wasan. Wani zai iya, wa za a iya cewa to a fiddo ashirin, ashirin a yi. Wannan zai fiddo robali guda ashirin. Wannan ma zai fiddo guda ashirin. Wancan ma zai fiddo guda ashirin. To amma fin ta mutum biyu didde ana yin ta sama da mutum biyu amma an yi mutum biyu. So wannan idan ya fiddo kama guda ashirin ɗin shi wannan ma ya fiddo. To wannan zai ɓulla tashi. Sai shi ma wancan ya ɓullata shi. Se shima wancan ya ƙara bullawa se shima wancan ya ƙara bullawa na farko zai ɓulla. Sai na biyu ya ɓulla. Sai na farko sai ƙara ɓullawa a karo na uku kenan. Sai na biyu sai ƙara ɓullawa a karo na hudu kenan. Sai na farko sai ƙara ɓullawa a karo na biyar kenan. Sai na biyu sai ƙara ɓulla a karo na shidda kenan. Za su ringa ɓulla wannan robai. Wannan ya ɓulla, wannan ya ɓulla. So abin da ake so wannan robai kuma wuri daya ake ɓullata. Abin da ake so sa a ta ɓullawa suna wawarewa amma gurin mai ɓullawa su haɗe. To idan ba su haɗe ba, to abin da ake so sadda kake ɓullawa. Roba da ka ɓulla ta hau bisa wata. Inta hau bisa wata saita shiga ciki ta ɗan yi rawun haka ko batai covering ɗinta ba. Ko yaya ta shiga inda ya kai girman a saɗan tsinke ya wuce ta ɗan buɗe ƙofa ko yaya ne. To ka ci. In kuma ta buɗe babba sosai ta yi. In kuma ta buɗe kaɗan shi ma ta yi. To ka cinye robobin idan ya zamana ana cikin billawa an billa kaman misali kunyi ashirin ashirin za'a filla na farko ya ɓulla guda bakwai. Na biyu shi kuma ya sadda ya ɓulla ta takwas. A na farko ya ɓulla kamar misali guda takwas. Shi kuma na biyu sadda ya jefa ta takwas ɗin shi sai ya zamana sai ya ci wannan wasa. Se tayi rawun ɗinnan ta shiga ta bude ƙofa. So duk waɗannan waɗanda aka halba ya cinye su. Iyaka yanzu za a dawo kuma sai a ci gaba da, sai a ci gaba kuma da ɓulla ɗai ɗaya. Ma'ana a ci gaba da je hawa. Sai yanzu sai shi wanda aka cinye ko shi wanda aka cinye na shi sai, sai ƙara halba guda. Tinda yanzu shi keda halbawa tunda wanda yaci nishe ya halba yanzu harma ya cinye to yanzu rawun daya zagayo shi wanda aka ci ze ƙara harbawa to zai ƙara halba roba ɗaya. Sai shi a ya na biyu wanda ya cinye ya ƙara halbawa. Haka za a yi tayi. Shi ma wanda yake farkon, hasshi ma wanda aka ci in yana da nasara yana da sa'a shi ma ya ci wannan wasa. To haka ake, haka ake irin wannan wasan. So mafi yawan lokaci idan na ga yara suna irin wannan wasan, ina yi kuma shi irin wannan wasan, da ma robobin da aka ware kowa ya ware ishirin ishirin arba'in kenan. So wayanda ka ci idan shi ya halba misali takwas kai ka halba takwas sun haɗu goma sha shidda. To goma sha shidda sun zama naka. Cikin arba'in an ɗebe goma sha shidda saura ashirin da huɗu. To yanzu su wannan ashirin da huɗun zai sa da su a dinga bugawa kuma za su dawo ciki amma mafi yawa suna hannun shi. So haka ake yawan wannan wasan kuma yana yin.

Eh, am ina sanya belt kullum amma ba irin kullum ba haka, ba ko da yaushe ba. Sai idan lokacin, ah, buƙatar, ah, amfani da shi ya taso. Ah, misali yanzu idan ina da wasu kayan da nake zuwa aiki haka. Ah, irin kamar in zan je outside work ina, na plumbing work kenan, so nakan yi amfani da wani wando na trouser haka wanda yana da gidan belt haka. So nakan yi amfani da shi to yana da gidan belt kuma akwai belt a cikin shi, so nakan yi amfani da shi. So amma bacci haka, ah ni ba mutum bane mai yawan sanya belt. Saboda belt abin da ya sanya yawancin kayan da nake sanyawa na fi sanya kayan shadda, ah, eh kaya wanda aka ɗinka daga shadda ko yadi ko kuma dai haka yankanti kamar a ce, am, abin da ya shafi wato ai nafin, ah, ah, jersey kenan. So ina amfani da irin waɗannan abubuwa. So belt, ah, abune mai taimakawa mutum ya riƙe mashi wandan shi. Wanda zai, zai bashi, wanda zai bashi dama yayi wandon ya riƙe domin kada ya je ya faɗi ko kuma ya rinƙa zamewa ko wani abu makamacin haka. Sannan ana yin amfani da belt domin ɗaure, ah, jiki kenan. Sannan ana amfani da belt domin ɗaura kaya. Misali akwai lokacin da na taɓa gani mun yi tafiya wani akwati haka box ya samu matsala. So da ya samu matsala irin ya buɗe kenan bai rufuwa sai me shi dama yana da belt haka. Belt din shi ba ɗaya bane kamar ina tunanin ma ko ma'aikaci ne kuma ma'aikaci bane. So amma dai belt din shi ya fi guda saboda mutane wasu sukan yi amfani da belt kala-kala. Ko wanne wando da irin belt din da ake sanya mashi. So sai, ah, ya ɗauko wani daga cikin belt din shi kamar irin belt din ma'aikata ne dai haka. Irin belt din shi ma irin bana, bana roba bane ba kamar na irin, na irin trouser ne me thickness dannan sosai. To sai ya ɗauko ya, ya wato sanya jikin wannan akwatin ya zagayo da shi, ya ɗaure shi kamar yadda za a sa belt a ƙugun mutum. Haka ya ɗaure shi. So da ya ɗaure shi sai ya kama sosai zamanance wannan akwatin ya bar buɗewa wanda a da a baya ba, a da a baya baya rufewa. So amma yanzu yana rufewa ma'ana yana rufewa saboda an sanya mashi belt an ɗaure shi. So belt ana amfani da shi domin ɗaura ma ƙugu wando ya zauna. Sannan ana amfani da shi domin wato a ɗaure kaya kamar irin wannan, ah, akwatin da ya samu matsala a kan hanya ana tafiya cikin mota kenan. Sannan ana amfani da belt domin yin stoking ma'ana mutum wanda yake so ya yi stoking yayi zanzaro kenan a wajen aikinsu. Musamman aikin da ya shafi na force kamar custom, ah, police ɗan sanda kenan kamar soja da ma ɗalibai haka saboda su ma ɗalibai suna ɗaura belt domin su yi stoking. Ah, idan ɗalibai suka sanya kayansu na makaranta suna kawo belt su sanya domin su samu damar yin stoking wato abin da ke da zanzaro a hausance kenan. Haka jami'an tsaro abin da shafi 'yan sanda, sojoji, immigration, custom, dak dai wannan abin da shafi khaki su ma suna amfani da belt domin su sa, ah, su sanya wandonsu da shi kuma sannan su yi zanzaro wato su yi, su yi stoking da shi. Saboda duk ma'aikaci yana stoking ma'ana ya sanya rigar shi cikin wandonsa ya kawo belt ya ɗaura ya yi stoking. So, ah, jami'an tsaro na yi, ɗalibai na makaranta suna yi. Haka manyan ma'ai, haka ma'aikata na banki daga manyansu har zuwa ƙanana su ma suna yin wato inafin amfani da belt domin su sanya a wandonsu kuma sannan su yi zanzaro ma'ana su yi stoking. Haka waɗanda suke security, ah, a bankuna da wuraren ayyuka mabanbanta suna amfani da belt domin su sa su yi stoking. Wasu kuma da ma aikinsu dole sai an yi zanzaro ma'ana sai an yi stoking. Kuma stoking bai yi wa mutum yayi shi dole sai idan yana da belt. Ko da kuwa wando mutum, ah, yakan ishe shi ba sai ya sanya belt ba so zai yi bakin gani kuma manyan shi na gaba da shi za su yi faɗa za su ce "Where is your belt?" Zai ka go, "go and Wear it?" Irin waɗanda ba Hausa suke yi ba kenan haka suke cewa. Kuma masu Hausan za su ce "ina belt din ka je ka sanya shi." So don haka ana am, ni ma ina amfani da belt, ah, idan lokacin amfanin shi ya taso ana amfani da shi.

Umm abinci a da yake sa a inji daɗi yana da yawa gaskiya kam. A abinci da nike ci ya haɗa akwai irin sakwara da miya. Ina son sakwara da miya wato ainapin a sakwara wadda za'a kawo doya a pere idan aka pere ta a sa a tukunya a zuba ruwa a dafa ta. Idan aka dafa ta ta dahu sannan kuma a ɗauko turmi a sanya ta a kirɓa take nan a daddakata. Idan aka ga daddakata a chuchura ta sannan a kawo miya. Ko in ce a haɗa miya wato ta hanyar sayo cefane, tattasai, a albasa, a tarugu, tumatiri, a blending ɗinsu through blender ko kuma a sa a turmi a daka. Idan aka daka a haɗe su sai a zuba a tukunya a kawo mai a daga shiri da maggi a zuba. A dai haɗa dai miya, miya ta dege dege ta alfarma mai kyau da nama. To irin wannan abincin ina son shi. It is, it is my, it is part of my favorable a favorite, favorite a food. Ina son shi sosai. I love that food more than you expect. Ina son shi saboda delicious food ne saboda doya it is part of ingredient foods. Tana da kyau sosai kuma tana da daɗi. Sannan ita kanta wannan miya'n wani tana da wani a vitamin a cikinta saboda akwai a wato tumatiri, akwai tattasai kuma akwai albasa. Sannan akwai mangyaɗa ko kuma man controller wato vegetable oil ke nan. Sannan akwai nama kuma ana iya sanya nau'ikan nama kala kala. Domin a nama a kala kala ne. Akwai naman rago, akwai na saniya, akwai na a kaza, akwai na kazar hausa, akwai, akwai, akwai kuma irin na zafi. Sokonni a nama nafi son na kazar hausa domin kazar hausa naman ta yana da daɗi yana kuma da danko sannan kuma yana da daɗin ci. Ba nama bane wasa wasa. Sannan nama ne wanda natural ba wai wanda aka samu chemical ba ya sauri ya girma. A natural a meat ne daga, daga irin kaza ta hausa. So dan haka ina son irin wannan kalan abincin. Sannan ni mutum ne mai son a irin abincin gargajiya kamar misali irin shinkafa da wake da latas a yanka mai kayayyaki haka. Sannan kuma ina son wato sha'ir. Eh wani abinci ne na larabawa hausawa ma suna yin shi. To ina son a sha'ir sosai kuma ina son macaroni. Ina son macaroni sosai musamman anyi mashi da huwar a dafadika kenan. Ya ci ya ji tattawa, ya ci a maggi, ya ji dai kayan haɗe haɗe. To irin wannan ma ba a ba yaro mai ƙyuya. Yaro ma mara ƙyuwuya sai an, sai dai an rage mashi yaci. To irin wannan abincin shi ma ina son shi wato macaroni dafadika kenan a yi shi da dau dawa yana da daɗi sosai. Sannan kuma a cikin dai har yau dai muna magana kan abinci wato abincin da yake sa inji daɗi kenan ina son wato a ɗan wake. Eh ina, mutum dai ni mai son ɗan wake. Ɗan waken kuma suna ya tara. To ina son ɗan wake wanda aka yi shi daga alkama da kuma mixing da wato fulawa kenan. To an bani son ɗan wake wanda zallen fulawa ne ko kuma ɗan wake zallen alkama duka bana so. A nafi son ɗan wake wanda mixing ne an sanya gari, an sanya a gari na fulawa ko in ce an sanya fulawa sannan kuma an sanya garin alkama a ciki. To irin wannan shi ma yana min daɗi sosai. A sa mashi miya da nama ko kuma a sa mashi mai da yaji. Yajin ma ya kasance mai daɗin ɗan ɗano ga kuma maggi ga mai an sa. Mai ɗin kuma nafi son irin namu na hausa wato mangyaɗa wanda ake yin shi daga gyaɗa wanda a, a ƙabilan mu ta hausawa muke yin shi wato hausa fulani nan ne muke mangyaɗa manu wali kenan. Aka a samo gyaɗa a daka a, aɓɓare ta idan aka ɓaɓbare ta sai a soya ta. Idan aka soya ta sai a shanye ta in ta sha iska sai a je a markaɗo ta. Idan aka markaɗo ta ta zama tunkuza kenan sai a zo a matse ta. Idan aka matse ta so wannan matsar da ake mata ana fidda tankuza domin a kuli. Shi kuma wannan man da aka fitar daga wannan gyaɗa da aka markaɗo shi ne ya zama mangyaɗa. To dan haka mai ne wanda ya fi ko wane mai daɗi da tastan a bakin mu. Mu da muka san daɗin shi wato hausa fulani. Dan haka ina so a sanya mani mangyaɗa a cikin ɗan wake. Ina jin daɗin shi sosai da sosai. Yana ɗaya daga cikin abincin da nake jin daɗin shi.

Abin da yake da mafi, ah, mahimmanci a kasuwanci, shine, a, a riƙe amana, da kuma, wato ainafin cika alkawali. Idan, ku, a, kana kasuwanci, so ka rinƙa cika alkawali. Idan ka ce wa mutum za ka kawo mashi kaya ranar kaza ga watan kaza, so ranan, wannan idan lokacin yayi ka bi, ka cika wannan alkawalin da ka ɗauka. Sannan kuma, idan ya zamana, a, ka rinƙa duba me mutane suke buƙata. Yauwa, abun da mutane wannan community, wannan area, mutanen wurin da kake wannan kasuwa me suka fi bukata, me suka fi so, to shi za ka rinƙa sauwa kana saida masu. So wannan yana ɗaya daga cikin abun da ke da mahimmanci a kasuwanci. Sannan kuma da, tarairayar customer. Idan mutum ya zo siyayya wurinka, ka, ma shi shimfiɗar fuska, ma'ana ka yi ma shi fara'a, ka yi ma shi magana mai daɗi mai taushi. Sannan kuma, ka rinƙa rage masa farashi. Ma'ana idan ka sawo abu naira ɗari biyu da hamsin, so kuma a yanayin irin kasuwar ku ko ina akan saida wannan abun ɗari biyu da tamanin, ko ɗari uku ma, so kai da ka sawo wannan abun naka haka ɗari biyu da hamsin, to kana iya saida ma mutane shi ɗari biyu da saba'in, ko da ma sittin da biyar ko kuma ma de da saba'in ɗin. To wannan bambancin naira gomai, wani saboda ita zai yi tafiyayya nesa daga waje mai nisa, domin ya zo wajen ka ya saya saboda za ya samu sauƙin wannan, a, naira goma. Sannan kuma, a, da kuma, a, wannan ɗin mutane tarairayar su da kuma yi musu magana mai daɗi. Sannan kuma ya zamana ka iya huɗda da jama'a sosai. Huɗa da jama'a shine mutum zai zo siyayya wurinka, idan babban mutum ne ka girmama su ka darajanta shi, ka ba shi girmanshi wanda Allah ya ba shi. Ka girmama shi kamak yadda ka san kana girmama iyayenka ko wani na gaba da kai. Saboda me? Dan kasuwa ta haɗa ba, to ya kamata ka ka, girma ma mutum, saboda duk ɗan adam yana san aga girman shi musamman in yana gaba da kai. So in ka kai girmanshi zai ji daɗi kuma zai ji daɗin yana zuwa wurinka. Sannan kuma, idan, mutum ya zamana cewar, ka saida mashi abu naira ɗari uku, ko ɗari biyar to sai ya ba ka kuɗi, se wurin zarowa se ya ga ɗari huɗu gare shi, to be da cikon naira ɗarin kuma sannan yakan yawan zuwa wurin ka yayi siyayya. So wannan cikun ɗarin da babu, se ka biyo shi ba shi, ma'ana kace to ba matsala, ba matsala a ba da, a, in an dawo a cika. To, in de mutumin mai hankali ne sannan kuma ya san abin da yake yi, cikin ikon Allah idan dai zai ji daɗin wannan lamunin da ka yi mashi na cewar, a'a, ya tafi da kayan. Ba wai ya fasa siyayyabba saboda bai da naira ɗarin. A'a, ya tafi da su. Idan ya dawo siyayya ta gaba, a, ya ba da. Ga masu ƙaramin, a, kasuwa kenan. Amman ga masu manyan kasuwa, kaman wanda za'azo aima ciniki, wanda suke saida kayayyaki masu girma, masu daraja, waɗanda ana samun riba da su musamman masu irin saida abu second hand. Yanzu misali akwai masu irin saida ƙyaware da tagogi second hand. Tana iya yiwa wani zai iya sayan ƙyaure, ya siye shi naira dubu talatin da biyar. Amman zai iya saida shi naira dubu arba'in da biyar, ko kuma arba'in, a, ko kuma dubu arba'in karanci kenan, ko kuma naira dubu, tala, a, ko kuma naira dubu, a, arba'in da biyar. So ya de danganta mutum ya siya talatin, ko talatin da biyar ya saida arba'in ko arba'in da biyar wani ma har hamsin. So irin wannan ribobin da ake samu, yana da kyau idan mutum ya zo yayi siyayya wurinka. A, an yi ciniki misali ka saye shi naira dubu talatin da biyar. So wani ya zo ya kace mashi gaskiya ka yi, za ka iya saida mashi naira dubu arba'in da takwas. So ka ga anan aƙalla, aƙalla idan aka buga, mutum ya samu ribar naira dubu goma sha uku. To, se wannan mutum ya ebo kuɗi za ya ba ka, ko kuma ana ma iya cewa wannan ribar ta yi yawa. To mu bar shi mutum ya saya dubu talatin ya saida dubu arba'in, ko talatin da takwas ya ci ribar dubu takwas. To mutum ya zo baka kuɗin babu naira dubu ɗaya ciki, kana iya ma ƙin biyo shi ka ce masa a'a ba ko me ai wane ni da kai ya wuce haka ka tafi ba ko mi nagode Allah sa albarka. To zai ji daɗi gobe zai kawo wani, ko da ka samu su kuɗi da yawa ba zai kalli wannan ba. Zai kalli mutuncin da ka yi mashi kuma sannan kai mutum ne mai ragowa. Don haka idan canji ya rage, a, kuɗi kaɗan ne kuma kana da kasuwa mai girma to ana yahe ma kostoma kuma zai ji daɗi.

A'a, bana rera waƙa a lokacin wanka. Domin kuwa, a yin waƙa, ba ma waƙa ba, domin kuwa, a yin waƙa, ba ma waƙa ba. Domin kuwa, idan na rera waƙa a cikin kewaye nayi rashin ɗa'a So bana rera waƙa a cikin kewaye a lokacin da nake wanka bana yi. Saboda mu a musulunci ba wai rera waƙa ba. Magana ma wannan a toilet ba'ayi, abin da kawai ake yi a toilet shine mutum kafin ya shiga ya yi addu'ar da aka koya mamu a musulunci ta shiga toilet, kuma idan ya shiga kada ya sake yayi wata magana. Har sai ya yi abin da ya kai shi ya gama ya fito, a cikin dai kewaye ba a magana. So dan haka a cikin kewaye mu ba mu magana ko in ce ni ba na magana. Sannan masu koyarwan addinin musulunci waɗanda suka riƙe abun, sunnan zama sami'na wa aɗa'ana wato suna jin abin da aka ce a yi suna bi, to suma ba su magana a cikin kewaye. Ma'ana dun musulmi na ƙwarai mai bin dokoki baya magana a cikin kewaye. Dan haka ni bani, bani rera waƙa a cikin kewaye lokacin wanka, ko magana ma wannan baniyi ballantana har takai ni ga wato rera waƙa. So amman zamani ya zo wasu in sun shiga kewaye, suna kunna waƙa saboda yanayin ma abun wankan nasu na zamani da ake yowa, akan yo shi da FM radio stations, sannan ma wani akan yi connecting da bidiyo haka ana kallo. So mutum zai iya yana wanka yana jin FM radio, yana wanka yana jin MP3, yana wanka yana jin kiɗi. Wani yana wanka yana jin waƙa. Wani yana wanka yana rera waƙa ko kuma ya kunna waƙa yana maimin wato yana bin waƙar nan. To dan haka, zamani ne da ya zo jama'a suke yin haka. Musamman wa'inda ba su da, musamman waɗanda ba musulmi ba, da kuma waɗanda addini ba damun su ya yi ba. So amman mu a matsayin mu na musulmai masu bin ta farkin koyarwar shugaban halitta Annabi Muhammadu Sallallahu Alaihi Wasallam, mukan kauce ma duk irin waɗannan abubuwa. Sannan ma ko, ko ba a addini ba ko a ɗabi'a ta ɗan' Adam da mutuntaka, da kuma zamantakewa na al'ada ta mu ta ƴaƴan- ta ɗan Bahaushe, ai ba mutunci ba ne, ba ƙima ba ne ba, mutum babba ya dinga shiga kewaye yana magana ba daraja. Ai hausawa suka ce ai ana barin menene? Duk abun da ya zamana na kunya ne wanda bai dace ka yi ba. Ai ana barin halak don kunya. To halak ma ke nan ana barin ta dan kunya. So falantana abin da ya kasance ma haram ne an haramta shi a musulunci. Ai shine min babu aula da mutum ma ya bari. Ma'ana shi ne ya zama dole maka mutum ya bari. Dan haka rera waƙa a cikin kewaye ni a lokacin wanka ni bani. Sannan ma na kusa da ni ko wani abokina ko wanda na isa da shi ko wanda zan bashi shawara yace duk ba su yi. Saboda ba abu bane mai kyau. Musulunci ya hana yauwa. Sannan duk masu yin wannan ɗabi'a za ka ga yawancinsu ba mutane ba ne na tsatsse, ba mutane ba ne masu ƙwaƙwalwa, ba mutane ba ne masu hankali, saboda duk wanda yake da hankali, hankalin nashi ya nuna ya giga. To ba zai zo a cikin kewaye, ba ma wai waƙa ba magana wannan ma mutum ba za ya yi ta ba. Saboda me? Saboda gudun shafa ta iska ko aljanu ko shaiɗanu, su shafi mutum ya zo ya rinƙa yin abun da ba shi bane ba. Idan ma an yi rashin sa'a mutum yaje ya haukace. To dan haka shi kewaye ba wurin wasa bane, ba wurin magana bane, ba wurin waƙa bane ba. Inda ma aka hana ka magana, ai inda hankali to ai waƙa ma wannan ba za ka iya yi ba. Dan haka ni bani waƙa, sannan bani a lokacin wanka da kuma lokacin da ba na wanka ba, ba dai ni waƙa a cikin kewaye. Ni asali ma ko MP3 ba ni kunnawa wai intai in batta tana yi in shiga kewaye bani yi. Kawai indai ina son waƙa zan ji ta ne idan ina waje ko ina ɗaki ko ina wata hidimai. Amman dai a cikin kewaye, a ko mene ne, ko mene ne a cikin kewaye lokacin da zan yi wanka, na yi ban kwana da shi, ko kira ne aka yi kira ni ta waya bani ɗauka, sai dai idan na fito daga wankan in kirawo a gaisa in ce naga kira, sai a yi maganar da za'a yi. Dan haka ni ko waya ba na ɗauka. Balantana har takaini ga wato rera waƙa. Bana rera waƙa a cikin kewaye lokacin wanka, saboda babu kyau yin magana a kewaye a musulunci balantana ma waƙa.

To muna da manufa na wata-wata sosai. Yanzu haka muna da manufa za ta kai uku. Akwai wani, aa, manzali contribution da muke yi, wato adashe kenan wanda za a tara kuɗi. Misali idan mu, aa, goma ne muna tara dubu goma goma, za mu tara wannan dubu goma. Idan muka tara ta mun goma ya zama dubu ɗari kenan, za a ɗinkule a ba mutum ɗaya daga cikinmu na horon na mai, mai kwasan farko kenan. Haka za mu ci gaba da, idan wata na gaba za mu ƙara tara wata dubu ɗarin mun goma, za a haɗa ta dubu ɗari kenan sai a ba mutum na biyu mai kwasa na biyu kenan. Haka wata na uku shima za a kara tara wannan dubu dari a bama mutum na uku to sannan kuma shi wanda ya zama na shi ne zai yi ƙwasa. So wannan watan shi ba zai yi zubi ba, zai riƙe kuɗin zuben shi a hannun shi. Amma ya tara jikin, kuma mutanen zai saba dama ya san shi yake ta kwasa. To ko ya ta kwasar shi ko bai ajiye badamanci ko za'a yi mai. Ta kwasa shi zai haɗa ya lissafa sai yaa, sai a ba shi zubi. Misali mun goma dubu goma goma, mun goma ya kama dubu ɗari kenan. To wanda yake ta kwasa dubu sittin za a ba shi. Sa ya hada da goma take hannun shi wato kudin saman shi na wannan watan duk da shinke kwasa to zai bada kudin zubi amma ba dole ba sai ya ba uban a dashe ba ko uwar a dashe a zai iya ya aje a hannun shi saboda shi ne yanzu kuda an gama tara kuɗin shi za a kawo. To don haka idan kowa ya biya, a maimakon a ba mutum mai kwasa naira dubu ɗari, za a ba shi naira dubu tisi in. To idan ya haɗa da kuɗin da ke hannun shi naira dubuuu goma, idan ya haɗa ga tisi in ga goma zai zama ɗari. To don haka mu haka, haka muke yin, aa, manufar mu na wata-wata kenan. Wato adashe kenan. Haka muna da wani, aa, manufa na wata-wata da muke yi shi kuma duk wata mu kan ɗauki wani adadi na kuɗi mu ba ɗaya daga cikinmu ya tara. Sai dai shi adashe ne amma ba adashen da za a kwaso kuɗi a ba mutane ba a'a. A dashe wanda in an tara kudin karshen wata ba'a bama kowa. Sananan aji sai shekarar ta ƙare anyi sallah, aa, anyi azumi an gama, za ayi sallah sai a sayo wato ana fin dabba babba kamar sani mai haka kusa sai a yanka. Idan aka yanka sai ayi tentan. Ma'ana tentan za a raba. Naman idan, idan mutum goma ne suka zubin wannan kuɗi na, na wannan tentan ɗin to ko kuma mu ɗauke shi ma mutum sha biyar, za a yanka sa'a ɗin za a raba nama gida sha biyar. Toh idan aka raba gida shari'a kowa zai zo ya dauki dai daya wanda yake da hannu, aa, biyu zai zo da shi biyu. Ma'ana mai biyan kuɗi duk wata, aa, hannu biyu su biyu kenan zai ɗauki kashi biyu. Mai biyan hannu ɗaya kuma zai ɗauki kashi ɗaya. Sannan dai kai da ƙafa da fata duk daina kunne. Kuma sannan idan sauki aka samu toh kudin da aka ragea zaa raba su adadin sauran mutanen sai a rarraba a ba kowa ƙasan shi. Shi kuma dama wanda ya yi hiɗaya ya gyarata, shi ma, aa, za a lissafa a cikin kuɗin da aka sayo dabbba ɗin. Wancan kuɗin da aka sayo sa'a ɗin da aka yanka to duk da a ciki ne za a fita mashi kuɗin aikin shi. Sauran kuma sai a haɗa su a raba ma waɗanda suka yi wannan contribution domin yin sayen wannan dabbba domin ayi tentan ayi hidimar sallah. Don haka muna da manufa na wata-wata. Bama ɗaya ba ya kai biyu amma ya abun na. To don haka ina tsinanin ma wannan manufar namun na wata-wata ya wuce biyu saboda muna da wani, aa, group namun wanda muka samu suna Nasara sai da haɗin kai. Toh shima muna ansan kudi muna tarawa wato kudin da muke ajiyewa kafin bukata tazo. So mun ajiye kuɗi saboda idan mulshin lafiya ta kama wani muna son a je a gano shi ko kuma bikin wani ya tashi ko dai dai hidimar wani ta tashi. To a maimakon ai ta haɗe haɗe an kuɗi. To da muka ga kuɗi an riga an tara idan ana neman a ce kowa ya ba da dubu biyar biyar daga ƙungiya na da uku kuɗi, to sai a ce yanzu kowa ya ba da dubu biyu biyu. Tih sai a hada da kudin kungiya duk da ba duka za'a yaushe account din ba sai a ɗanɗe bo wani percentage sai a je ko mutum biyu ne ko uku sai a ganye, aa, sai a wakilci ƙungiya a je yin abu ne na murna a yiwu in na jaje ne a yiwu in na farin ciki ne ataya murna. Unguwar da za a ba da gudummawa ne a ɗauko a ba da gudummawa. To don haka haka muke tafiyar da tsarin namun.

Duk gaskiya ina amfani a intanet. So adadin da ni yanzu in nace zan yanke, zan iya yin faɗin da ba daidai ma'ana ƙarya ta shigo. So amma dai ina aiki da intanet mabambantan lokuta sosai a rana. Musamman idan ina da lokacin da zan ringa amfani da wayar zan buɗe, zan rufe, zan rufe, zan buɗe ko na rufe da niyya bazan ƙara buɗewa ba toh kuma sai buƙatuwar buɗe data sai ta kama ni. Dan haka ina aiki da intanet sosai da sosai. Kuma ina da intanet kala kala saboda ina da browsers kala kala. Don haka ina amfani da internet sannan kuma a rana zan iya indai internet ce kawai zai iya amfani da ita sau uku zuwa biyar a rana. Wani lokacin ma kan wuce haka ya danganta da yanayin commitments dina. Dan haka a shi a intanet akan yi amfani da shi ne domin wato gano a wani abun da ake da tambaya a kan shi. Misali yanzu misali ɗalibi ne a makaranta sai aka bashi assignment na ya gano wanda a answer. To idan zai shiga zai za idan bati labari zai gama amsar irin ta waya ne, to lallai ne zai shiga internet yayi browsing na wannan amsar da yo mashi. Idan ya shiga a Google zai rubuta masa question ɗin da aka bashi su kuma za su fidda masa da answer. Sannan ze ze kwafa daga waya a rubuta cikin littafi. So dan haka wannan ta intanet ake yin shi. Sannan har yau intanet muna amfani da ita domin mu je mu yi Googling, mu gano abin da muke da tambaya kan shi ko kuma mu ƙara ilimi ko mu ƙara sanin abin da ba mu sani ba duk saboda a madadin Google. So dan haka a mu san abinda ba mu sani ba a ta a Google kenan ta sanda ta hanyar amfani da intanet. Saboda ko da mutum nada da Google ko yana da intanet ɗin. So dole abin baya shiga a nemi answer sai an bi ta intanet. Sannan yana buƙatar a network, eh banda network kuma akwai buƙatar cewar mutum wayar shi akwai cajj kafin ya fara irin wannan aiki. So dan haka amfani da intanet yana buƙatar data a waya sannan kuma yana buƙatar caji sannan kuma yana buƙatar a ringa duba system a kai a kai. Kuma ya zamana cewar da sadda mutum za yi amfani da intanet to ya zama na cewar ya tabbata cewar wayar shi akwai data isashiya. Saboda wani zai iya zuwa yana ta amfani da waya ko yace ya bude abu yaki budewa yai ta fushi yana fada. To alhali kuma in da za'a duba layin nashi baya da kudi ma'ana me baya, baya da kudi. So idan idan mutum layin shi baya da kuɗi bazai iya shiga intanet ba. Amma idan layin mutum akwai kuɗi ya sa kuɗi to zai iya shiga intanet ya yi browsing ya yi abin da za ya yi. Ya shiga lafiya ya fito lafiya So dan haka shiga a intanet a yi browsing mutum yana buƙatar caji sannan kuma yana buƙatar a yana buƙatar caji sannan kuma yana buƙatar data a wayar shi. Sannan kuma yana buƙatar juriya da haƙuri da jajircewa sannan kuma da amfani da ƙwaƙwalwa. Saboda a abin da zaka tambayi Google ɗin in baka da ilimin ya zaka rubuta shi matsala ne. Kuma ko da kana da ilimin sai an taimaka maka. So dan haka amfani da intanet yana da ƙara jawo abubuwa dama. Saboda ko da kana da ilimin ka san abu zai ƙara buɗe ɗa maka ya fara ɗa maka shi saboda shi an ce ilimi ko kogo ne ko ace kogi ne baya ƙafewa baya ƙare wa. Dan haka amfani da intanet kamar ka shiga wata duniya ne wato ka shiga wani wani space ne wanda baya da iyaka ma'ana ba ka ƙure shi sai dai ka tambayar ka iya jan tambayarka. Amma ilimi gashi nan sai ka sha ka koshi, teku ne wanda baya kafewa. Don haka a ina shiga Internet sau adadin so karanci za a iya kai sau biyar a rana, in kuma ba aiki nike yi ba. Zan iya shiga intanet sama da sau goma zai iya kai ashirin ko talatin. So ya danganta da buƙatuwa ta da kuma a rashin busy dina.

Eh ina kallon wata da daddare, ma'ana ina son kallon wata da daddare musamman lokaci a na azumi domin muna ƙirga kwanaki muce yau, yau kaza ga wata ma'ana yau goma sha uku, gobe sha huɗu, jibi sha biyar. So in muka yi azumi saura kwana kaza mu gama azumi so muna kallon wata da daddare domin muga idan ya yi haske. Sannan kuma muna kallon wata idan ya zama na cewar yanzu kaman yadda wannan watan azumi ya tafi yadda abin da ya rage bai wuce kwana bakwai ba ko kuma kwana shidda. Ma'ana bai wuce mako ɗaya ba a fara azumi so mukan fito mu duba wata da daddare domin a lokacin ne zamu hange shi mu ganshi lafiya lau. So wurin goshin magarba lokacin da ake gama magarba sannan muke duba shi so wannan lokaci dare ya shigo tun da har anyi sallar magariba an gama. Sannan idan an ganshi ya kai masa wurin ɓacewa, to idan ya ɓace wannan shekarar da daddare kenan ma'ana in yau Alhamis gobe Juma'a, to idan yau an ganshi da aka ganshi sai ya ɓace to gobe Juma'a zai fito ya tsaya wa duk mutanen su ganshi idan yadda yadda kwana ɗaya kenan. So dan haka mutane za a zo da daddare ai ta kallon shi. Dan haka ni ma hadani ina cikin an kallo wayanda muke zuwa muna son mu ga wata idan ban ganshi ranar farko ba, su zanyi fatar rana ta biyu da daddare in ɗaga kai na sama domin in kalli wata. Sannan kallon wata a sama idan ya kasance ina a daga kwance ko ina daga zaune sai Allah yasa naga kai na sama so nakan kalli wata sannan in ƙare mashi kallo harma ina wani aunawar cewar shi wannan watan a Musulunci an ce yau ka zaga wata. Sannan a kalanda ta Miladiyya an ce yau ka zaga wata to wai a cikin watan ina so in ga ina banbanci yake so ban iya yin haka idan ba da daddare ba. Dan haka ina son ni kaɗai in ɗaga kai na in kalli wata in ga banbancin shin. Wannan watan ya cika ko bai cika ba ma'ana ya kai tsakiya ko bai kai ba kuma meye banbancin da ake cewa tsakanin shi da na musulunci sai ka samu kwana biyu ya shiga tsakani ko kwana ɗaya. So dan haka, duk sai da daddare nake wannan abubuwan duk da dai har yanzu ban samu an sata ba kuma ban nemo abin da nake, in ce ban samu an sa abin da nake nema ba. To amma kuma, a wato kallon wata da daddare ko yi ne mutum za yi kallon wata da daddare lokacin ne ake ganin shi domin da rana ko da safe ma ya ɓace ya koma ga Allah Subahanahu wa Ta'ala sai wan shekare a ya ƙara fitowa. So dan haka shi wata abu ne wanda mu muke amfani da shi a Musulunce domin gane yau kwana nawa ga wata. Yau muna ɗaya ga wata, gobe muna biyu, gobe muna uku so a muna da mako huɗu a wata kenan sannan muna da kwana ashirin da tara ko talatin a wata kenan. Sannan kuma a Musulunci mu na da kwana ashirin da tara ko talatin ko talatin da ɗaya. Eh, a wata na Musulunci ne dai kwanakin suke ashirin da tara ko talatin amma a wata na Miladiyya wato watan da ake ce mana yan boko shi ne yake kwana ashirin da tara, talatin ko talatin da ɗaya. Dan wani lokacin ma ashirin da takwas yana yi. Misali kaman wannan watan da muke ciki shi ne january so.

Lallai kam ina shan madara kuma ni mutum ne mai son madara. Madara tunda ta, ta shanu, har zuwa, ta kamfanuwa, wato wadda shaguna ake sayarwa, duka ina sonsu. Sannan ni mutum ne mai ƙau nan madara, mai shan madara kuma sannan abin da na gani nau'in madara Ingillisuwa ce wadda aka yi da madara na gani zan saya. Idan tuwo madara ne waɗanda yara ke saidawa, ina sayi ina sha. Dan haka ne ina shan madara sosai da sosai. Haka ina yawan shan shayi. To ina zuba ta a shayi in sha kuma sannan ina haɗa ta da dabino in ci. To madara da dabino taɗi garesu. Duk wanda bai san wannan haɗin ba, randa aka ba shi ya haɗa, to zai yi mamaki wannan wani irin sitayil suna da dindi. To mun dabino kamar ma ba irin namu ba ne nan. Dabino ne mai kyau wanda in dai ka samu madara ka haɗa shi, to za ka ji wurin tauna wa akwai daɗi. Ma'ana akwai daɗi sosai da sosai. Wanda in ka ɗan cima da yawa za ka ji ko yuwa ma ba kaji ko da kana ji za ka ji yanzu kara ge ji ta ko kuma mata ɗauke idan da yawa ka ci. Haka ina sha shan madara da kankana. Na kan sok kankana sai in yan yankata, sai in kawo sukari in zuba, in kawo madara in zuba. To a nan ma na sha madara saboda idan na zuba a gurin har ruwan nata ya canza kala kuma ta yi daɗi sosai. To nan ma na sha madara. To kuma sannan ina shan madara misali, kokunun aya wanda ake yi wanda ina zuwa ina sayan shi, to shi ma suna sa mashi madara. Wanda wannan madarar da suke sa mashi in mutum ya sha, sai ya ji dama kuɗin shi ya gabar da aka ba shi kwalba biyu ko uku ma saboda me? Saboda ta haɗin madarar da aka zuba ma wannan kunun aya. Sannan kuma ina shan madara ta hanyar ƙwaƙwaku wato wanda ake damawa da sukari. To idan aka dama shi aka kawo madara aka zuba, ko in ce na kawo madara na zuba na motsa, to lallai zanji ina jin daɗi sosai saboda wannan duk abin da aka sa ma madara inda mahallin da za a sa madaran ne, to za ka ga ya ƙara gyara abin sannan abin yayi daɗi sosai da sosai. Dan haka ni mutum ne mai son madara. Ina son madara sosai saboda ƙaunada nake ma madara ko babu, ko da ba wani abu ko ban haɗata da komai ba, zan iya wato shan ta hakanan. Sannan kuma idan na samu madara irin ta shanu haka, tara kuma idan aka bani, to ita ma ina shan ta saboda ita kuma tana musamman madara kuma tana magani sosai da sosai. Eeh, sannan ma ina shan madara ta shanu wadda ko a jiya na sayo. Nono na yi amfani da shi wato, wato a cikin nono akwai, akwai madara akwai kuma wanda ba madara ba. To dan haka ko nono na sayi nama a, a fura na sha na dama to ina haɗa wa da madara saboda duk abin da aka sanya wa madara ko ban yi niyya sha ba, to cikin ikon Allah sai na sha. Haka kuma ina son tuwon madara saboda tuwon madara abu ne mai daɗi wanda in ma ka yan madarar tare da in bai cika kwana biyu wato ba ita kake ba, to tuwo madara da za a yi a sarrafa shi, a yi shi wani yanka yanka duƙule duƙule, to idan ka sha shi shi ma za ka ji daɗi kamar amma to in yanzu kin kana shan waccan madarar. So dan haka madara ni ina shan ta kuma sannan kamfanin na kan da nake saye ina sha. Na farko ina sayan madara gini ina sha, ina sayan madara mulki ina sha wanda daga baya suka zo ke nan. So dan haka madara ni ina shan ta kuma sannan kamfanin na kan da nake saye ina sha. Na farko ina sayan madara gini ina sha, ina sayan madara mulki ina sha wanda daga baya suka zo ke nan. Sannan akwai wata madara irin ta gwangwani. Sannan kuma, ah, ina shan madara wadda ta kasance a kamfanin, babban kamfani na madara wanda duniya ta san da sunan shi. To a madara duk wanda ya zo bayin su yake wato kamfanin Peak yana. Ina shan Peak milk tun daga taruwanta har zuwa ta garinta ina shan ta dan haka ni mutum ne mai son madara kuma madara tana ƙara gyara jiki, tana gyara fata. Sannan takan sanya ƙiba, ƙiba mai kyau kuma sannan takan sa mutum ya ƙara haske musamman idan ya zama na cewar mutum, a, yana cin abinci yana ƙoshi hankalin shi ƙwance. To inde ya na shan madara dole se jikin shi ya nuna ma'ana ya yi kyau ke nan saboda wani daman idan bai shan madara, to za ka gan shi sai a hankali yadan rame amma idan za a ba shi madara yarin ga sha, to in Allah ya yarda zai yi ƙumari zai ƙara ƙarfi zai ƙara lafiya.

Wato unguwar mu babbar unguwa ce sosai, kuma sannan unguwa ce wanda ta tara ɗumbin tarihi. Sannan unguwa ce wadda babba ce a suna kuma babba ce a yanayin girma, a yanayin girman santotin shekararta da girman unguwa. Sannan kuma babba ce a yanayin mutanen da Allah yai mata, wato dattijai da mutanen kirki da mutanen arziki. Sannan unguwar mu ta kasance tun daga bakin titi, idan ka sauko ka biyo kan hanyar. To hanya ce buɗaɗɗiya, isassa wanda kwata bata ratsa ba, akwai kwatoci to amman dai wata na hannun dama, wata na hannun hagu. Akan hanyar dai mota ba a sake kwata ba. Ah mota har ƙofar gida za su zo ta ajiye ka har idan buƙatar hakan ta kama. Saboda mu in an wuce gidan mu ma akwai inda za a sha kwana, cikin wani lungu ne bai fita. To amman daga bakin hanya har a wutu gidan mu a shiga lungun mota tana wucewa, sannan mota ba ta wucewa. Amman daga, daga can bakin titi har a zo gidan mu a wuce gidan mu a je gidan nasu, to mota tana wucewa. Amman daga gidan nasu a samu motar da ƙwallon da hanya a wuce mota to ba ta wucewa ta nan wuraren. To dan haka unguwar mu unguwa ce mai tsafta sannan unguwar mu muna kula da ita. Idan muka ga baƙuwar fuska, to manya sukan jawo mamu kunne cewar. Idan mun ga wani baƙon fuska ko wanda ba mu yarda da shi ba to mu zo mu yi magana, ayi rafotin kan shi, a tambaye shi, a tuhume shi, me yazo nan unguwar, wa yake nema, wurin wa yazo. So dan haka duk a cikin unguwar mu muna yin irin wannan abubuwan. Sannan kuma muna, muna a abubuwa na haɗin kai. Misali idan misali a kwata haka ta fito ta ɓata unguwa, so makwabcin dai haka akan taru a ba shi shawara ba a fito mai ta kai tsaye ba, a zo a nuna mai iko da isa da mallaka. A'a, lallaɓa shi za ayi. Idan ya ƙiya sai a zamo yaron zamani. Idan ya ƙiya sai a yi wa irin a yara ana musu magana kar su zuba shara inda bai dace ba. Da wurare haka wanda bai dace a zuba shara ba kuma idan aka gansu ma sun zuba akan yi ma yaro faɗa sannan a sa ya kwashe ta daga nan, ya kai inda ya kamata ya zuba. Saboda ba mu so a ɓata mana unguwa. Sannan unguwar mu ba laifi muna da ciko na unguwa. Unguwar ba wai tudu da kwali ko gwazazzabai ko abu makamancin haka gare ta ba a'a. Unguwa ce wadda tana da cikonta kuma sannan rarrafe a kowane gida. Ƙofa gidan akwai irin ba za a kira shi tudu da kwari ba a'a. Akwai ciko an daidaita shi. Wani wurin ma har dakali suka yi wani wurin kuma sun yi ciko sun sanya wato tayil kenan. To dan haka, ah, mu unguwar mu gaskiya unguwa ce mai tsari sosai, sannan kuma, mu sana'o'i ma bamu bar ta ba, soboda duk yawan mutanen nan idan gari ya waye, zaka ga wannan ya tafi can wancan ya tafi can wancan ya tafi can So unguwar mu gaskiya mutanen unguwar mu suna ƙoƙarin neman na kansu domin yawancinsu suna zuwa aikinsu. Tun daga masu aikin gwamnati har zuwa waɗanda kasuwa suke yi da kuma waɗanda ke aikin hannu iri na. To dan haka unguwar mu unguwa ce wadda ta haɗa ƴan boko, ta haɗa ƴan kasuwa, sannan kuma ta haɗa waɗanda ba ƴan kasuwa ba sannan unguwar mu unguwa ce wadda a ake ba da haɗin kai a kamar mu abun da ya shafi wurin biyan kuɗin nefa so akan haɗa kai a biya kuɗin nefa. Unguwa ce wadda ba a cika rigima ko raban faɗa da 'yan nefa ba. Saboda a wasu unguwannin muna ganin wasu muna jin labari 'yan nefa ai ta faɗa da su ana faɗa da sauransu da bige bige. To mu unguwar mu gaskiya ba a haka saboda yaran an basu tarbiyya kuma ko da wani zai yi irin haka to akan tambaya wai in yaron na ina ne? Ɗan gidan wanene? A idan ya zamana yayi abin da ba daidai ba. So dan haka mu unguwar mu gaskiya komi na tafiya daidai kuma a bisa tsari. Sannan kuma unguwar mu unguwa ce wadda ta kasance, ɗan nefa ko da zauwa yayi gidan mutum, wata yayi nisa bai da kuɗin da zai ba shiz to ya kan yi mashi magana mai daɗi. So amman ba a barin mutum mata shi saboda kuɗin nefa ko na wuta ya zo ya kama ɗan nefa da faɗa ana bige bige ana zage zage. So unguwar mu duk inda cikin unguwar mu ne, ba a yarda da wannan ƙa'idar ba. Sannan akwai ƙa'ida ta babba, ta ƙarami ya ga girman babba ya martaba shi, ya ɗauke shi na gaba da shi kuma in ya mai magana zai ji. Kuma in ka tashi yi ma ɗan yaro magana ba wai na gidan ku ba, nan unguwar baki ɗaya zaka yi masa ya zamana ƙa'idarsu. So dan haka a unguwar mu haka take.